Akwai wasanni da yawa wanda ne ke son yi, amma wanda nafi so cikin wasanni ita ce wasan buga ƙwallo. Saboda ya abunda ya sa ni ke so buga ƙwallo shi ne mutane da yawa suna so ƙwallo kuma kasan ƙwallo bugata yana ɗansa mutum ya ɗanji daɗin jikin sa saboda zai zizzi za ayi yi cikin buga ƙwallon sai anyi gudu kuma dole sai mutum ya ji jikin shi ya yi sauƙi.

Eh cikin gidanmu munada ɗakuna, misali kamarln guda biyar. Cikin gida muna da ɗakin na tare baƙo, munada ɗakin na babana, munada ɗakina dani da ƙanina na yazama uku, da ɗakin mamanmu ya zama huɗu, da kuma ɗakin mata ya zama biyar, da kuna guda biyar cikin gidan mu gaskiya.

Eh ina jikawa da inde ya zama dole in jiƙa dai kuma ba lallai ba ne in jiƙa sai inyi abu da ya kamata inyi. Amma yawanci inde na zo, na zo keken yi wani abu akwai layi dole sai na jiƙa a layi saboda nima mutum ne, su wayen da suke zama suma mutane ne dole kuma mu siyo adayi.

Eh ina kulle ƙofa kullum in zan shiga gida ko kuma zan fita daga cikin gida dole sai na kulle ƙofa saboda lokacin dani zaune yawanci inda nike zaune babu zaman lafiya kuma mutane ana kan cikin tashi hankali a wajen nan saboda haka dole in dinga kulle ƙofa kullum, kullum nake kulle ƙofa gaskiya kullum ko da yaushe.

In dayawa da abokin ciniki yawanci mafi yawanci akan waya ne, sai muyi magana a waya kuma a ji abunda aka so cikin waya kuma a yi diliva. Yawanci saman waya ne haka nake haɗuwa da abokin ciniki amman to wani bi inde yana san su, inde na san su, nasan mutumin sai in je kasuwa in same shi muyi ciniki. Amma yawan ci akan layi ne.

Jadawalin aikin mu gaskiya yana da kyau kuma wajen aiki ne wanda ana, ana sa mutane su yi aikin da ya kamata lokacin da ya kamata saboda haka ja jadawalin aikin mu yana da kyau kuma mutane suna son shi akwai mutane masu so suyi aiki da mu saboda sun san aikin mu nada kyau.

Eh, wasan da nafi so ita ce wasan buga ƙwallo. Abun da yasa na ke son ta, wasan ne wanda mutane suna haɗuwa suna yi. Wasan mutane ishirin da biyu ne a lokaci guda, saman fili sai a yi wasa tsakanin juna a gaba juna sha ɗaya sha ɗaya sai a yi wasan inda ya kamata. Abun wasan da nafi so ke nan wasan ƙwallo.

Ina sauƙaƙe gidan mu, so gudane a rana. Na kanji na ke sauƙaƙe gida sau ɗaya ne kawai acikin rana sai ka sauƙaƙe gidan, yana zamto mai kyau. Dan tsabta yana da kyau. Mutumin ya san waye yana da tsabta, saboda tsabta yana daga cikin abun da, abun da ubangiji yake so cikin mutum. Mutum ya zamto yana da tsabta saboda mutane girki su zo su gani yauwa mutum yana da tsabta.

Eh ina kallon wata da daddare amma ba kullum ba sai indai na samu lokacin zama waje. Da yake ne mutum ne wanda yake aiki kuma na zo da daddare ina yana ɗan gajiya. To lokacin da ban gaji ba, ina na samu na ya na zama waje sai kallon, ɗinka kallon watan inda yake. Na samu wata kuma yana da haske dayaddare.

Ina sa turare kullun saboda turare yana daga abunda yake ba mutun mahimmanci yana basi daka da girma inya zo gurin mutane sai ya zamoto yana ƙamshi ƙamshi mai kyau shiyasa nake sa turare kullun, saboda jikin zai dinga ƙamshi mutane su dinga sona irin turare da nike amfani dashi saboda haka kullun nike sa turare.

Ina kan iya ya tifiya da ƙafa da nesa, saboda a ko wace lokacin da na kusa tifiya kilomita bakwai da ƙafa, amma yanzu na gama kilomita uku ko kuma kilomita biyu har da yadda ya tifiya da ƙafa. Amma ba da sauƙi aka raba saboda yanzu na daina tifiya kamar da amma ina iya tafiya gaskiya saboda ƙafa da ma anyi ta ne saboda tafiya.

Burin mu a aikin shine a kuma ko ince ita ce a samu a ci, a ci nasara duk inda muke. Duk in wani irin fanin da mu ke ce muna son mu ci nasara. Indai ana aiki ne saboda aci nasara kuma a samu to mutane masu son abun da ake yi. Ita ce babban buyin mu a wajen aikin.

Ehh ina sa safa kullum saboda ni dole sai na sa takalmi me takalmi irin shoe aka. Shi sa nake sa nake sa na safa kullum saboda ni de nasa shoe dole sai nasa safa kafin ya sa shoe saboda shoe ɗin ya zama yana da kyau gani.

Eh, dagan taka na da kasuwanci yana da kyau. Dagantakar kasuwanci abu ne wanda baa iya rabu dashi, dole sai an yi ta. Saboda haka dagantakar na da kasuwanci ana yin ta cikin zumunci da kuma inda ya yi inda ya hali me kyau. Saboda dole sai an yi kasuwanci a duniya nan saboda ya samu cin buge.

Eh akwai wajen ci abinci gun aikinmu kawai indai anzo za aci abincin lokacin hutunmu sai kowa ya je wajen na ya je ci abinci saboda ba aso a dinga haɗa aiki da abinci saboda haka akwai wajen ci abinci saboda ƙasan wa ƙamshi abinci kuma da yana da yayi ninga tamo yana takowa mutane a wajen aiki saboda haka akwai wajen cin abinci a wajen aikinmu.